Kokawa da gargajiya, ku bamu labarin wannan wasa ko wanda kuka taɓa gani. Kokawa gaskiya ba zan je ni kaman na taɓa kallon ta kokawa ba, ido da ido gaskiya ana yi sai dai jin labari ko kuma da muke masaƙa na muna yara. Sannan akwai cikin wasannin gargajiya akwai irin su dambe, akwai sharo da dai sauran su.